A'a, ba na tara tsabar kuɗi. Mene zanyi da tsabar kuɗi? Ai ita'inin kuɗin shine ake buƙata amma tsabarta kuma maye zanyi da shi?

Ai duk lokacin da nake neman izinin hutu, na kan je in rubuta ni in bi kuma yanda aka sa ƙa'idar da ake ba da izinin hutu.

Nakan kwana kowane rana, daƙiƙayin ƙarfe goma ne nakan kwanta, sai in kwana. Kullum kuma haka nake yi.

Kwarai kuwa, wato ka san na'urorin kwanan nan ana taƙara inganta su, shi yasa wayata takan daidaita haske in ina duhu sai ta ragu, inna rana kuma sai ta ƙaru.

Duk lokacin da na isa ofis, abin da nake farko shine na kan yi addu'a in gode ma Allah don ya kawo ni ofis lafiya kuma in miƙa ranan a gare sa.

Ai burodi da na fi so shine ake kiransa wai white light. Kai malam in ka taɓa shi white light burodin nan, wai wai wai wai daɗi kenan.

Nakan jagorantar da mutane wanda suke ƙasa na bisa ga yanda ya kamata. Bana tozar ta musu, nakan yi musu ainihin jagora da ya kamata.

Ai bana wata biki sosai na ranar haihuwata. Abin da na kanyi shine inna tashi na kan godewa Allah cewa yaƙara min shekara sai intara wanda suke dan kusa sai in danyi musu liyafa kaɗan.

A me da hana ni ba da shawara a aiki malam? Ai ba da shawara shine yakan taimaka mutun. Mu ɗin ma ai mun zama abun da muke yau don an bamu shawara ne.

Nakan share ƙura duk lokacin da ta taru. Ai wannan tambayar ba tambayar so nawa bane. Wani sa'in za a yi ƙura sau da yawa to kaga dole ina sharewa, wani sa'in kuma sau ɗaya ba yawa.

Borin mu a aiki shine mutum da ya samu biyan albashinsa a lokacin da ya kamata. Ka ga ko wane ma'aikaci ya yi, abin da yake ƙara masa kuzari ke.

Yanda nake magance koke-koke shine bana sa kunne indai abun ba gaskiya ba ce. In kuma gaskiya ce, sai in nema yanda zan gyara.

Abincin dare kan bisa ga likitoci sun ce ana cin ta tun awa biyu kafin a yi bacci. So na kan ci abincin dare ƙarfe bakwai ne.

Ai kullum a ciki nake kwana. Ni ban iya wai mutum yaje ya kwanta a waje don ya kwana ba. Shiyasa kullum a cikin ɗaki nake kwana.

Yi kuwa malam, nakan rubuta kashe kuɗin aiki don in ba wai na rubuta ba, kaga za a iya samun matsala a ran da ana nema a san yadda aka kashe kuɗanen aiki.

Ai kullum, kullum na kan tsarkake gidanmu. Addu'a ai shine yake kiyayenmu, yake kare mu kuma daga duka abun da yake dan na magabci. Sa kullum nake tsarkake gidanmu da safe da dare kuma.

Wurin aikinmu wani wuri ne mai daɗi don kowa a wurin aiki ma yana nan kamar ʼyan uwa ne, wato muna yin aiki tare tayan da za'a cimma burin abun da ya kamata.

Karfe takwas ne nake fara aiki kullum. Kafin na bar gida tun karfe bakwai da rabi. Sai inje ne ya kamata karfe takwas na isa don fara aiki.

Iyi kuwa nakan raba inda nake a yanar gizo, wato nakan buɗe tab kenan ake kira da yawa ina aiki daban-daban.

Irin jakan da nake kai shine wai an ce sunansa HP Polo. Kaga shi ja kan nan yana da daɗin riƙewa da sanya shi a baya.

Eh, muna da manufa na wata-wata, wato shi manufan da muke yi shine don mu gano yadda za'a ce burin abin da ake yi.

Ae tsalle igiya yana da daɗi. Shi yasa tun ina ƙarami na koyi yin tsalle akan igiya, wato a turanci skipping rope.

Sa'o'i da yawa na kankalla waya na, wato ina ji notification ƙara wato na shi inji ken, sai in duba in ga me ne ya shigo wasap.

Duk abin da nake buƙata a lokaci, na kan je in saye shi a kasuwa. Kamar yanzu ace, shima kilin ɗin da muke amfani muna goge haƙorin ya ƙare, sai in je in sayo shi.

Launin jakar mu ta kuɗi yana nan kusa launin na shi kore kamar kalan ganyen bishiya kenan.

Nakan share ɗakina da sassafe in na tashi, sannan kuma duk lokacin da na gan datti ya taru, nakan share domin in tsaftace wurin.

Wato wannan kayan aikin da aka yi amfani da su ya dangana kashi aikin da ake so a yi, amma kowane aiki nakan nemo kayan aikinsa ta ya kamata.

Haba malam, ai madara abin daɗi ne, abin son sha. Shiyasa bana wasa da shan madara. Kaga ko in sa shi a shayi ko na jiƙa garri maduka, daɗi kenan.

Jadawalin aikin mu an tsara shine bisaga yanda za'a samu har aci moriyar abinda akeso a ƙaddamar a wurin aiki.

Nakan yi waƙa a cikin zuciya kullum kullum kuwa, ka ga shi waƙan nan ina bauta ma Allah ne ko ina nake tafiya.

Abinci da na ke ci da safiya shine dumame. Kaga shi dumame wato tuwo a sa shi a cikin miyan kunan nan, yana riƙe ciki sosai shi ya sa ba na wasa da shi da sassafe.

Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine a ce na je banɗaki na kan wanke hannuna da kyau da omo ko sabulu da ruwa.

Eh, nakan buga rubutu da sauri. Kaga wani sa'i in mutum yana so ya yi wani abu kuma akwai rubutun da zai yi, sai kaga na buga da sauri.

Irin kiɗan da nake son ji shine wanda yake bauta ma Allah. Kiɗan yabon Allah wato, sune wanda nafi son ji.

I kai malam na kan hau keke sosai. Ai tun ina ƙarami ne na koyi iya hawan kan keke kuma har yanzu na kan hau keke in zan je wani wuri.

Ina shan ruwa mai sanyi sosai kuwa. Kaga ruwa wanda ya fito daga cikin firij ko freezer, ina shan sa duk lokacin da kamar ana zafi haka.

Na kanyi aikin gida kullum kaman shara. Inna tashi tukunna, na gama addu'a, sai inyi shara, sai in dafa abinci inci, sannan sai in fara sauran ayuka.

Na fi son fanka. Domin AC sanyinsa yana da yawa sosai kaga yana iya sa mura da kuma wasu cututtuka.

Na fi son tuwo amma ƙaga shinkafa ma, ai ba abun da za'a ce ba'a so ba ne. Amma tuwon ma, dukkan su kai ina son tuwon da shinkafa.

Ina karanta jarida sosai. Kaga jarida na kanyi amfani dashi ne don in san abin da suke faruwa a gefena, acikin ƙasa da kuma ƙasashen waje.

Nafi son wato wani kifi da ake ce da shi hamman. Shine kayan marmari da ba na wasa da shi duk lokacin da nake da kuɗi na kan sayi.

Ina duba daftarin kuɗi sosai kuwa. Kaka kafin na yi amfani da kuɗi, sai in je in duba dan in tabbatar cewa kuɗin nan ainihin kuɗi ne.

Na fison biki na Kirsimeti wanda muke yinsa a ranar ashirin da biyar ga watan sha biyu kowane shekara.

Yi kuwa ina yin karatu kafin in kwana. Ko wane dare nakan buɗe in ɗan karanta feji ko biyu ko uku haka.

Wato yanda nake magance damuwa a wurin aiki shine in ina da matsala da wani, nakan je in same sa mu daidaita mu san ya zam shiryota.

Ina fi son sa tufafi wanda baya matse jikina. Ina iya shan iska da shi kuma baya tare min jini da yake zagaya wa jikina.

Yi kai, na kan rera waƙa lokacin wanka. Kaga a cikin banɗakin nan in mutum na rera waƙa, sai ka ji ɗan bango yana mayar da waƙan.

Na fi son yanayi wanda ina da ɗan kuɗi a aljuhu haka akwai abinci a gida. Kaga irin wancan yanayin ba zai sa mutum ya ce yana neman wani abu a waje ba.

Na wasan da nafi sonyi shine wasan nan da ake kira chess. Wato nan wasan yana taimakawa muna wasa kwakwalwa, shi wasan chess kenan.

Nakan ajiye makullan mu a cikin aljihu ne. Ka ga ba a ajiye makullai don kar wani ya zo ya ɗauke ta har ma ya je ya yi ɓarna.

Ubangiji ne yake kakkafa mun baya. Kaga duk abin da na yi a duniyan nan, ai in ba don Ubangiji yana kakkafa mun baya ba, da wanne ne zan iya yi?

Ina cin abincin rana, wato irin na karfe ɗaya zuwa biyu haka shine lokacin da nake cin abincin rana. Kaga lokacin yunwa ya gangaro.

Abun da nake yi don ƙara aiki shine in na samu aiki, se in gama ta a lokaci. Kafin nan in ma an samu ƙarin aiki, sai in lafta ta shi ma.

Raguwar abinci na kan ɗuma ta ne ba na zubar da abinci. Kagan in na ɗuma, sai zan ci a matsayin ɗumame, barma tuwo da miyan kuka.

Lokacin da nake zuwa kasuwa shine duk sa'an da abin da nake amfani da shi ya ƙare, ina bukatan in mai in sayo wani sabo in maida gurbi.

Wai wai wai wai, ai ranan biyar albashi. Ka ga murnan da nake ji kuwa? Kai haba. Ai ana biyan albashi sai ka ga kawai moral ya haura kawai. Mon sa ehehehe.

Ai malam ina sanya hula sosai, balle ma kowane kaya da nasa ina neman launin hulansa, sai ka ga na sanya ta sai in fito in yi gaye.

Mukan yi taro son uku a mako, wa to kowane mako ka ga akan taru don a zo a gaya zace ƙarfin abin da ke gabanmu.

A'a ina sayan kaya a yanar gizo kuwa malam. Yanar gizon nan ta kawo sauƙi ga komai. Ba ma sai mutum ya fita daga gida ya kashe kuɗin mashin ba.

Wani sa'i na kan je wuri daga baya, amma mafi yawa na kan je wuri da sauri, wato ba na son abin da zai sa a ganni ina son late.

Malam na fi son zama akan kujera. Don akan kujera ka ga zai mutum na samun balance amma wani sa'in na kan zanna akan tabarma.

Nakan shaƙata lokacin hutu ne a ƙasan bishiya, wato a gindin bishiyan da yake cikin tsakar gida na. Sai inje in baza tabarma, sai in shaƙata a ciki.

Wato app da nake amfani da shi don tura saƙonni shine wannan app da ake ce da shi WhatsApp Messenger. Kaga yana da daɗi, har da voice note ma mutum na tura.

Ƙwarai kuwa ina iya busa tsaki. Marma lokacin da wani ya ɓata min rai haka ko kuma a buɗe na gani ban ji daɗinta ba, zan busa tsaki.

Muryana sai yadda nake so. Wani sa'i nakan yi ta da ƙarfi ne don in miƙa saƙo, wani tasan kuma nakan yi ta a hankali domin in nuna cewa anatare.

Kwarai kuwa ina sabonta shirye-shiryen kwamfuta, wato lokacin da na gan cewa abun ya kusa ya ƙare, zan sabonta shi wato in update nasa ke nan.

Ai ko wace rana ina amfani da intanet. Don a zamanin nan, ka ga duk wanda baya amfani da intanet baya da labaru mafi, eh, updated.

Kwarai kuwa yanzu haka ma ai ga agogona na sanya ta a hannuna, don da agogo ne na ke iya sanin lokaci. Karfe nawa ne? Sanin lokacin abu ya yi.

Ina shan ruwa kofi kusan kai bokiti ma nake sha fa. Don ance wai likita sun ce duk in kana shan ruwa za ka ƙara samun lafiya. Sa nake shan da yawa.

Kasuwa na kan tseta duk lokacin da abin da nake da shi a gida ya ƙare. Kaman a ce yanzu abin da nake goge haƙori wato maklin in ya ƙare, zanje ni kasuwa in ƙaro.

"Yi ka yi, aikalan taurari yana sani ina. Ko gode ma Allah, yakan bani mamaki ne. Banki ji yayi halittan sa haka. Kaka abin mamaki ne, taurari tashi kyau gani ga walƙiya."

Abincin da yake sani jin daɗi sosai shine abinda ake kira dan wake wato shi dan waken nan in aka barbaɗa mata yaji taji daɗi malam.

Kwarai kuwa ina yin harsashi sosai lokacin bacci. Kaga nakan ɗan buɗe shi littafi mai tsarki don in gane meyene Ubangiji yake koƙarin gaya mun kafin in yi bacci.

Na fi son wani gidan abinci da ake kiransa wai Aroma Special Delicious Meals, wato suna da su shawarma, suna da su pizza a wurin.

A kasuwanci, ai mafi muhimmancin abu shine shi profit da ake samu wato riba kenan. Duk wani kasuwancin da babu riba, ai ba kasuwanci ba.

Ina iya kunna wuta sosai, wato ina nema ashana, na tara itace, sai in haɗa su tare in sa leda, sai in kunna da ɗan fefa.

Ina da fanka a rufin ɗaki, wato a duk lokacin da akwai zafi sai mu kunna fankan sai ka ga yana juyawa wul wul wul.

Kwarai nakan kunna kyandir a gida. Kaga lokacin da NEPA suka ɗauke wuta wuri ya yi duhu, sai in nemo kyandir dina, sai in kunna ta sai ka ga ko ina yayi haske.

Ina son ziyartar asibiti duk sanda na ji cewa akwai wanda bai da lafiya, domin in na je ni yakan tuna min cewa duniyan nan tana da ƙarewa.